Kana tafiya da sauri? A'a, bana tafiya da sauri saboda ina tafiya a hankali saboda in je waje a hankali. Saboda sauri wata lokaci in kana yi sai dai in kana buƙatan kaje wani waje da sauri amma yawanci tafiya na a hankali nake yi saboda kar inje inyi karo da wani abu ko inyi tuntuɓe shi yasa nake tafiya a hankali.